Tunda muna lokacin, muna lokacin kura ne yanzun nan, nakan share kura a daki kusan sau uku uku a rana. Zan share da duk lokacin da na gan datti tunda ni bana son ganin datti. So mukan samu kura sosai tunda muna, muna, muna, muna, muna lokacin kenan. To kafiyo kafiyo lokacin ruwan sama ya fara dole ina share kura sau, sau biyu, sau uku uku ko sau huɗu huɗu a rana saboda wurin yayi fes yayi kyau, yayi w-

Nakan ci abincin rana ko wanda rana. Nakan ci abincin rana ko wanda rana. Amma dai banda lokacin da zan ce maka, lokacin da ina ci duk lokacin da na ji yunwa nakan ci abinci a rana. In ba dai ina da aiki bane, kila ina da aiki sosai, aiki ya rike ni, shine zan iya bari wani lokaci. Amma dai ko wanda rana nakan ci abincin rana.

Malamin da na fi so sosai shine malamin da ya koya mana Economics. Malamin din tana taimake mu sosai, tana son mu kuwa tana faɗi mana. Tana, tana, tana, tana koya mana komai inda za mu gane yanda in komun rubuta jarrabawa lokacin, lokacin za mu duka mu mun wuce. Shi ya sa, shi ya sa muna son sa saboda tana taimake mu. Tana yin komai da ta iya yi saboda ta ga mun wuce.

Nikan fara aikina a ran ran litinin, ran litinin ne nikan fara aiki nikan yi har zuwa Asabar haka juma'a da lahadi zan huta zan fara litinin kuma.

Ina iya kunna wuta ko da a shana ko da lighter duka na iya kunna wuta. Ina kunna wuta ko gas ko, ko, ko itace ko cakol. Kome da kome zan iya kunna wuta. Inde ina amfani da da wuta dai in zan yi dahuwa ko kuma, kuma ina, ina da fitila in wuri yayi duhu ba wutan NEPA, sai kuma in kunna wuta fitila.

Eh nakan ba da shawara, nakan ba da shawara tunda akwai wani lokaci da mutum zai yi abun da abun ne na neman shawara. Wani lokaci abun ba kyau ne, wani lokaci abun yanada kyau, wani lokaci abun kana ba shi shawara duk kar abun ya juya zama abun ba daɗi. Na kan taimaki mutane da shawara kama nima inaso mutane sun dunga bani shawara. Kaman a lokacin da ina cikin wahala kuma lokacin da ina neman shawara, nakan so mutanen su taimake ni da shawara shiyasa nima nakan ba su shawara.

Na fi son yanayin da, da in na zama, in na zauna na yi tunani, in gan duk na riga na gama duka abin da na sa, na sa zuciya na zan yi. Na riƙe na gama duka abun da, abun da ya kamata in yi. Eh, in, in a cikin, a cikin irin wannan yanayi nakan ji dadi, nakan ji kwanciyar zuciya. Saboda na sani ba abun da zai, zai iya tashe mini zuciya lokacin da, lokacin da na fi so kenan. Saboda a lokacin can za ka yi tunani da kyau ka iya yin duka abun da kana so ka yi extra. Eh, a da, eh, da, da, da kwanciyar zuciya.

Eh na fi son shagon da ana siyar da komai da komai, kamar muna da su da yawa anan a kusa da ni. Duka abun ina so in tashi in je shago sai inna samu. As long as in na je, na samu abin da na so. Ina son shago din so zan dinga zuwa shago din sosai.

Eh dai a wurin aiki ne nikan nikan so neman izinin hutu, inda in ba ban izini ba zuciya ta baya bani. Shi ya sa na fi so in nema izinin hutu, in na samu izinin sai zan huta da kwanciyar zuciya.

In na kwanta a ciki na shine na fi ganewa in zan yi bacci. In zan yi bacci na kwanta a ciki na, in sa kai na gefe, in sa hannu giya a kusa da kai na sai tsintsiyan hannu duk a baya na. Nikan in na kwanta haka nikan ji daɗin bacci. A kan kuwa in na tashi daga bacci jikina ba zai mun zafi ba. Shiya sa na fi son shi.

Eh to akwai wasan da na fi son yi, nikan indai wasa nikan da abokaina ne, mukan zauna da abokaina mu buga wot kuma buga ludo. Wancan wasan ne da na fi son yi, amma haka ba ban sani ko akwai wani wasan kuma da na fi son yi ba.

Nikan siyo abubuwa da yawa daga kasuwa, ko abinci ne, ko kayan sa, ko kayan wasa, ko kaya dai daban-daban dai. Nikan inna je kasuwa, indai ina nema zan je kasuwa in je in samu in siya. Kawai, ban cika san zuwa kasuwa ba amma dai duk lokacin da zan je kasuwa, lokacin da ina nema abu sosai ne. Sai in tashi in je kasuwa in je in nema abun da ina so in siya, in siya, in dawo. Sai wani rana kuma da zuciya na ya bani in je kasuwa.

Na fi son shinkafa sosai. Ni dai ina cin tuwo dai amma ban so tuwo fiye da shinkafa ba. Ina son shinkafa sosai. Tunda shinkafa abin da ka iya shine kwana da lokaci kuwa ba zai gaji da ke ba. Amma tuwo ne tuwo kuma tuwo ya cika gaji da mutum. Ya cika dunkure mutum. Ina fi son shinkafa.

Eh, da ina yanka gashi ku ban yanka ba, nakan sa mashi mai in shafa mashi mai. Ina shafa mashi mai, suna ina shafa mashi mai za ka gan ya yi walƙiya, ya yi walƙiya yana, yana, yana, yana ba da haske, yana ba da, yana ba da abun, abun, abun da mutum ya gani zai ji daɗi.

Eh na fi son yamma, na fi son yamma saboda yamma lokacin kariga ka gama duka aikin da ka yi saka kwanta ka zauna, ka zauna ko kuma ka kwanta ka ji dadi kana hutu. In ka zauna kana jin hutu ko ka yi bacci ma, ka yi bacci ba ka wane damu ba saboda ka yi duka aikinku kana neman hutu.

Ina so in kammala aiki da lokaci nikan, nikan duba aiki, yanayin aiki dinnan induba lokacin da ina da shi. Inna duba lokacin sai kuma in fara aikin da wanda yafi, wanda yafi dadewa, wanda yafi dadewa da wanda yafi, da wanda yafi wuya. Na sa shi haƙa kuma inna fara da shi. Ina kusan cikin time din a cikin wanda yafi wuya da wanda yafi dadewa. In na kai wurin, in na kai wurin ƙarshe ƙarshe din wanda zai rage mishi ne wanda mai sauƙi. Da in wanchan ya rage mu zan iya yin shi da sauri sauri saboda, saboda in kammala a cikin lokaci.

A'a, indai eh nakan rufe baki da hannu, nakan rufe baki da hannu saboda in inanan a waje wani zai ya gani zai ji ba daɗi saboda duka lokunan nan hamma nakan rufe baki.

Eh ina da murya mai ƙarfi amma dai zan iya mai da ita ta zama a hankali to. Magana na da ƙarfi ko da hankali duk yana nan, yana nan ganganta a lokacin da muna ciki ne. To zan iya sa shi inyi ihu mai ƙarfi zan iya sa shi inyi ihu mai hankali.

Eh, ni ban cika son daukar hotuna sosai ba de, amma dai da ne, da ne a lokacin da nakan so daukar hoto sosai. Amman duk tunda mun shiga shekarar nan sau ɗaya ne na dauka hoto. Da hoto ɗin tunda na dauka shi ban dauka wani ba, kuwa ba ban cika son sa hoto a social media ba kamar su WhatsApp, su Facebook, su Twitter. Nikan ban cika son daukar hoto ba, amma dai zanyi ƙoƙari na fara daukar hoto sosai, saboda na san daukar hoto na da muhimmanci sosai.

Na fi son bayarwar kyautan kuɗi. Na fi son bayarwar kyautan kuɗi, in na fita waje in na ga mutumin da ba shi da shi, yana nema ni kansu in ɗan cire abu a cikin abin da ina rike in ba ta ko in ba shi. In na ba su kuma zuciya ta ni mama zai, zai, zai ban jin daɗi. Ko in na ji daɗi, na san Allah zai ji daɗi da ni.

Umm, nakan so cin kumasa. Kuna cin masa, kuna samun alale. In ci, in na ci yakan ban, yakan ban ƙarfi kuma da zan iya ciga ba aiki. A duk, kuma ba na son cin abinci mai nauyi sosai. Abinci kaɗan, in na ci kaɗan, ya isheni, zan iya cigaba da aiki.

Eh ni kan kallo taurari da dare ko jiya da dare. Akwai zafi sosai a ciki suna zuna waje da buki na mun zona muna kallon taurarin sama. Ga suna da kyau suna, suna bada wuta haske sosai da dare tunda lokaci tunda bamu kayi lokacin ruwan sama ba ko. Amma yanzu nan aka yi su kan fita sosai da dare da wata duka suna nan suna, suna walƙiya.

Umm, unguwar mu nanan, na nan da kyau amma akwai gidaje da yawa akwai, akwai, akwai, akwai hanyoyi da yawa da zaka iyaje kabi ka shiga unguwadin ko kuma kabi kaje duk gidanda kanaso kayi. Amma dai unguwar nanan ko zance yana nan, ya nanan dede yanda ya kamata ya nanan.

A'a, ba na rike riga a aljuhuna. Nakan so rike riga a hannu ko kuma in sa shi a jiki amma dai ba na son sa a ciki aljuhuna saboda zai lalace da rigar ko kuma ya yage aljuhin.

Eh na fi son ni mutumi ne mai son bin ka'idoji. Shiyasa nikan in anbani ka'idoji, innaje wuri nakan finso ina so in sani ka'idodin wurin. Inna san ka'idodin wurin zan sani wai eh ga abinda ya kamata inyi, ga abinda bai kamata inyiba. Shiyasa eh dai ina bin ka'idodin aiki duk duka. Banason, banason in karye ko kuma in lalace ka'idoji ko guda ɗiya saboda nason zai sani a cikin wahala. Kumani mutum ne bana son sa, ba nason zama a cikin wahala. Shiyasa inason kwanciyan zuciya kowane lokaci.

A'a ban iya ɗinka ba nakan ba da inza ina da dinki nakan ba da akwai abokanaina da shi tailor ne, nakan kai mashi duk wani ɗinki ya ɗinka mun shi. Amma dai ina ganin yanda yakan dinka dai, amma dai ba zan iya ce wai zan iya yin dinka tufafi da kaina ba sai dai in ba tailor wanda aikin su kenan su dinka mun.

Eh, ni kan, ni kan so ƙetara ƙafa- ƙafana lokacin zama, lokacin zama ko muna so in kwanta ko kuma in, ko kuma in zo na da kyau in jiri, in ji dadi ko in na ƙare yin aiki mai, mai, aiki mai nauyi ko kuma aiki mai wuya, ni kan so ina zama in ƙetara ƙafana saboda in, in, in, in, in, in, in zo na da kwanciyar zuciya.

Na fi son lokacin, lokacin taurin Agusta da Yuni saboda lokacin na sani dai akwai an ruwa, ruwa na fadi sosai. Ruwa yana fadi sosai kwani ba na son zafi, ba na son hura. Shiyasa na fi son lokacin cen saboda na sani lokacin ruwan sama ne, to ruwa na fadi. Akwai ɗan sanyi ka sa kayan sanyinka ka dinga fita ka sani wadi baka samu dirty ba a hanya.

Eh nikan so sa agogo a hannu. Ina da agogo kasiyo da na shiga, da na siya kaman, kaman shekara uku da baya da na siya. Kowa nikan so sa agogo idan zan fita, in je ko ina, in je wurin aiki, in je fita yawo, mu je ko ina, ina je ko ina ina son sa agogo saboda yana, yakan taimake ni in dinga duba lokaci ko yakan taimake ni kuma to.

Eh na iya rubutu da sauri. Na koya ne a makaranta lokacin da malami zai je ya seya yana karanta daga takadan sa. In ya karanta za a ce ku rinƙa rubutu, kuma in ba ka rubuta da sauri ba haka zai wuce ka. Ya wuce ka dole sai kuma anjima ka zo kana nema a wurin, a wurin abokanan ka ko kuma a wurin, a wurin, a wurin wanda suna nan a wurin su ma saboda ka zo kana, kana ƙara kwafi. To na fi son eh na koya rubutu da sauri. Inda zan iya in zauna ina bin malami ina rubuta kome.

Eh dai, in duka mu mun fita a gida muna so mu kulle wuri, zan mu ajiye mukulli a wurin da muka ajiye mukulli a wurin da in duk wanda ya dawo da sauri zai ya doka ya shiga ɗaki ba lallai sai ya jira wani ba. Kuma mu sashe a saman taurin da windo na nan kuma mu sashi a cikin windodin mu tura, mu tura ya rufe kuma mu daga dutse kusa da bakin ɗaki mu sashe a wurin.

Na fi son miyan gyada da miyan egusi. Miya ne su ne na fi so. Na fi son cin tuwo da su saboda miya de masu dadi kuwa miya de masu muhimmanci. Kasan na fi son su.

Uhm, na fi son zama a birni saboda a birni za ka iya samun duka abin da kana nima. Ka ya samu network, ka samu wuta, ka samu kaki da yawa. Amma kawai akwai, akwai, akwai kakin da ka nima da ba ka samu ba. Sha sani na fi son zama a birni.

Na fi son kallon fim, mai sa tsoro. Fim da mai sa tsoro da inna kalla ya ma zan, zan dan ji tsoro kaɗan. Amma fim din akwai wanda akwai fada ba, ba mai wanda akwai soyayya da wani. Na fi son fim na fada kuma da fim na, da, da fim na ojuju.

In na dawo da yamma nakan zuna in huta, ina zuna na huta ina yi ma abincin ci, ina samu abincin ci sai in yi wanka, in yi wanka sannan in zuna kaɗan idan, idan, idan, idan, idan, idan, idan tattaba waya. Na kai tattaba waya lokacin bacci ya yi sai in kwanta in bacci sai gobe.

Koni kanti a kusa da wurin aiki na da wurin ɗin da in yinwa ya kama ni, nakan je wurin in nema abinci. Abincin irin abincin da zan ci, in nima in za munci lokacin break na. Wurin ne nikan ci abinci na wurin aiki.